Kana tafiya da sauri? Eh ina tafiya da sauri. Sanda nake hanyar zuwa gudan aiki idan na ga nayi latti nakan yi tafiya da sauri sosai. Saboda in samu in yi sauri in cim ma inda zan je da wuri. Bana son nayi latti. Ina tafiya da sauri sosai. Ko zan tafi makaranta in na tafi hanya nakan tafi da sauri saboda bana son nayi latti. Ina son in isa da wuri, in je da wuri in yi aikin da zan yi ko in tafi makaranta da wuri in yi karatun da zan yi. Ko idan za na kai yarana makaranta shi ma ina tafiya da sauri. In je da sauri in dawo. Idan zan je masallaci ma nakan tafi da sauri domin in samu sallah a kan jam'i.

Kana ƙetara ƙafafu lokacin zama? Eh, ina ƙetara ƙafafu lokacin da zan zam na. Ina ƙetara su. Sannan ina ƙetar ƙa-ƙafafuna lokacin da zan zauna inci abinci. Sannan ina ƙetara ƙafafuna lokacin da zan yi zaman sallah. Sannan ina ƙetar ƙafafuna lokacin da zan kwanta. Sannan ina ƙetara ƙafafuna lokacin da na zo tashi. Sannan ina ƙetar ƙafafuna lokacin da zan yi gudu. Sannan ina ƙetara ƙafafuna lokacin da nake tafiya ko na yi tsalle. Duka ina yi.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Eh ina rubuta rahoto sau da dama ina rubuta rahoto lokaci bayan lokaci. Duk sanda na samu rahoto nakan rubuta shi. Ina rubuta rahoto na abin da yake faruwa a lokacin da abin ya faru. Musamman idan akwai ƙarin bayani ko haske a kan abin da ya faru, to nakan rubuta sai na kai inda zan bayar da rahoton.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Eh ina shaƙatawa ne wurin fita hutu. Nakan je wuraren shaƙatawa lokacin da ya kamata na je shaƙatawa. Idan na samu hutu nakan je yawon shaƙatawa, nakan je bakin ruwa, in je bakin teku in yi hutu, in huta, in shaƙata. Sannan nakan je gidajen rawa ma in shaƙata. Sannan nakan je wuraren gidan zoo in kalli abubuwa domin shaƙatawa da jin daɗi. Sannan nakan tafi wani gari don jin daɗi da yawon shaƙatawa. Idan na samu hutu nakan je yawon shaƙatawa, nakan je bakin ruwa, in je bakin teku in yi hutu, in huta, in shaƙata.

Yaya kake tafa? Eh, ina tafawa yayin da akan yin wani abun da zan tafa. Ko musamman idan wani yayi ƙoƙari, yayi wani abu da aka jinjina masa to mukan tafa masa ko a makaranta idan mutum yayi ƙoƙari ko yayi karatu mukan tafa masa domin jin daɗin abin da yayi shima yakan ji daɗi. Ko a ƙwallo ake yi wani yaci ƙwallo mukan tafa masa a lokacin da yayi wanan gwanintan. A yayin da duk mutum sanda yayi wani abin gwaninta mukan tafa masa don jin daɗi da nuna ƙwaɗicewa akan abin da yayi.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Eh, ina shirin ɗaukar hutu na ƙarshen mako. Sannan ina shirya, ina shirya ma kaina abubuwan da zan yi satin da ya gabata. Sannan ina wanke kayayyakina duk ƙarshen mako. Ina wanke kayayyakin sawa na tare da yin kwalimar kayayyakina, in shashshare ɗakina, in gyara gida, in yi duk abin da ya kamata, in wanke abin hawa na. Sannan na dawo na shirya abin da kuma zan tsara satin da zamu shiga.

Me yake ba ku ƙwarin guiwa a aiki? Abunda yake bani ƙwarin guiwa a aiki shine ƙwarancewana a gurin aiki da jajircewa. Ina da ƙwarancewa da jajircewa da gaskiya. Su ne suke bani ƙwarin guiwa, sai iyawana shi ma yana bani ƙwarin guiwa a gurin aiki sosai da sosai. Duk aikin da na sa a gaba na, indai na sa ƙwarancewana to bana jin komai, sai in ji nayi abunda nake so a lokacin da ya dace. So ina da ƙwarin gwiwa sosai a gurin aiki.

Yaya kake jagorantar mutane? Eh ina jagorantar mutane musamman a masallaci idan mun je yin sallah, nakan zama musu limami. Kuma idan na zama limami sai na yi sallah, idan na ja su sallah, na ja su sallah sannan su bi ni a baya na muyi sallah. Ina kuma jagorantar mutane ta hanyar ƙungiya. Nakan zama shugaban ƙungiya idan za muyi wani abu na jagorantar mutane a cikin ƙungiya. Nakan zama, nakan zama shugaba a cikin wannan ƙungiya ta tafiyar da muke tsara muke yi. Musamman ƙungiyar da muka samar ta, ta bama unguwa, tsaro da kariya. To nine oga a cikin wannan jami'iya, a cikin wannan ƙungiya da muke bayar da kariya. Sai na ce a yi za a yi, in na ce a bari za a bari. Toni nake bada umarni.

Kuna sa unifom a wurin aiki? Eh, muna sa unifom a wurin aiki. Nikan tafi da unifom ɗina a cikin jaka. A lokacin da na tafi aiki, nikan sa yunifom in tafi da shi wurin aiki, in je, in je wurin aiki da shi. Musamman da yake ni ɗan sanda ne, ina sa kayan yunifom ɗina na aiki, in tafi da shi yunifom ɗina na ƴan sanda in saka abu na.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Eh ina sasanta rikici ta aiki ta hanyar sasanci. Idan wani faɗa ya zo ko aka samu matsalar rashin cika alkawari a wurin aiki, to nakan yi ƙoƙari in ga na sasanta an daidaita komai ya tafi daidai. Ina ƙoƙarin yin haka sannan duk sanda matsala ta auku na kan kira wannan in zaunar da wannan inji menene ya faru? Idan na ji na kama bakin zaren na ji ta bakin wannan na ji ta bakin wancan, to sai na yi abin da ya dace na ba ma mai gaskiya gaskiya na ba mara gaskiya gaskiya sai na raba kowa sai ya kama kansa.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yin ciniki a kasuwa. Idan na fita kasuwanci ina zuwa na sayi da kaya. Sannan nayi ciniki. Idan nayi ciniki in sayar, in sayo wasu. Na dawo na ƙara komawa in sayar da kayan. Ina yin ciniki sosai. Idan lokacin yin ciniki ya zo, kasuwa ta zo nakan yi wataran kuma bana yin ciniki. Wataran bana si-si-siyar da kayana. Amma mafi akasari lokuta da dama na fi siyar da kayana sosai. Na fi yin ciniki akan rashin yin ciniki.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh ina son buɗe taga a ɗaki. Musamman idan ina da buƙatar iska. Idan ɗakin akwai zafi, nakan buɗe taga don inji iska. Musamman da daddare idan na zo kwanciya na ji --naji zafi nakan kwanta nakan buɗe taga domin na sha iska. Sannan da rana ma ina buɗe taga domin shan iska idan na kwanta kuma ina buɗe taga domin samin iska mai daɗi. Sannan kuma nakan buɗe sa domin samun haske, tare da iska kuma domin ina buɗe taga domin jin sautin da ke waje.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Ina haɗuwa da abokan ciniki yayin da na suka zo siyan kaya. Wasu ina haɗuwa da abokan ciniki idan na saka tallukan kayana akan intanet ta hanyar sawa a WhatsApp ko a Facebook. In na sa to nakan haɗu da wasu ta hanyar WhatsApp ko in haɗu da su ta hanyar Facebook. Wasu kuma suna haɗuwa da ni ta hanyar fuska da fuska idan sun zo siyan kayana a inda nake yin kasuwanci. Mukan haɗu da su, mukan tattauna in sayar musu da kayana. Wasu kuma kostomomina da suke zuwa masu siyayya, abokan cinikayyana sukan kawo min wasu. Idan sun sayi kayana sun gani sukan kawo min. To ta haka ne nake haɗuwa da abokan cinikayya.

Ina kake aje hotunan wayarka? Ina aje hotunan wayana a cikin files. Ina aje hotunan wayana a cikin gallery ɗin wayana. Sannan ina aje hotunan wayana a cikin, a cikin Gmail. Ina saving ɗin shi a cikin Gmail ɗina, in ɓoye su sannan, mafi akasari ina ajiye hotuna na ne a cikin komfuta in aje su a cikin document, ina ajiye su sosai. Ina aje kuma hotuna na a internet.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Eh ina zuwa gurin masu saida abinci na ci abinci. Duk kuma sanda na taho da abinci daga gida, nakan biya na ci abinci na a gida. Nakan je in ci abinci na a gida, lokaci bayan lokaci. Duk lokacin da buƙatar cin abincin ya taso, nakan je na ci.

Waɗanne ƙofofin watsa labarai kake amfani da su? Ina amfani da TV domin yaɗa labarai, tashoshi na TV, sannan ina amfani da tashoshin watsa labarai na Facebook, sannan ina amfani da tashoshin watsa labarai na WhatsApp, sannan ina amfani da tashoshin watsa labarai kamar su BBC. Ina amfani da tashoshin watsa labarai irin su gidan rediyo, sannan ina amfani da tashoshin watsa labarai ta kafafen intanet, sannan ina amfani da tashoshin watsa labarai na social media kamar WhatsApp, Facebook ina amfani da su.

Kana fin kuzari da safe ko da yamma? Na fi kuzari da safe, saboda da safe ne na kan tashi. Duk wani abu da zan yi na kan yi shi. Idan na yi, lokaci yana da ƙarfi a jikina. Duk abin da zan yi idan na fita aiki na yi, duk abin da zan yi. Lokacin kuma da na dawo zuwa yamma, babu wani sauran kuzari a jikina. Ina buƙatar hutu ne a wannan lokacin.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, ina bin ƙa'idojin aiki. Bana saɓa doka. Du wata ƙa'ida da aka sami na aiki, ina bin ta daidai gwargwado. Ina kiyaye dokokin abin da aka sa ni aiki. Ina din, bin duk wata ƙa'ida da ta zo aiki.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, ina cimma manufar tallace-tallace, musamman idan na tallata kayana akan zu a siya a bayan bas, akan zuwa siya nayi ciniki. Tabbas ina ce ma manufata a gurin tallace-tallace sosai da sosai.

Yaya kake ki yaye kalmar sirri? Eh ina kiyaye kalmar sirri ba tare da wani ya sani ba. Nakan sa ta a ɓoye sannan nakan rufe ta ba tare da wani yaga me nake sakawa ba. Ina saka ta a ɓoye. Ina matuƙar kiyayeta.

Kana fin son zama a kujera ko tabarma? Na fi son zama a kujera. Ni ba na mada tabarman da zan zauna a kanta. Tabarma sai na je masallaci ne ko gidan rasuwa, nakan zauna a kan tabarma amma gidana kujera nake zama. Sannan duk inda za ni kusande a kujera nake zama. Na fi son zama a kujera.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Eh, ina wanke kayayyaki ne ƙarshen mako. Duk bayan ƙarshen mako ina wanke kayayyaki. Saboda ƙarshen mako ne kawai nake da lokacin da zan wanke kayayyakina. To duk ƙarshen mako ina wanke kayayyaki, duk wani abu da zan wanke ina wanke shi a wannan lokacin, to kuma bana sake yin wanke sai bayan lokacin ƙarshen mako zan zo in ƙara wanke kayayyaki na.

Kana raba abincinku da mutane? Eh, ina raba abincin mu da mutane idan buƙatar hakan ta taso. In kuma babu buƙatar rabawa, to ba na rabawa. Ina iya rabawa ne kawai a lokacin da ake da buƙatar rabawa. Idan wanda za mu ci abincin tare da shi ba sa nan, to nakan raba idan sun dawo sai su yi amfani da nasu, ni kuma na yi amfani da nawa. Idan kuma suna nan, mu kan ci tare.

Wane irin wasa kake yi a waje? Eh, ina wasan langa. A ɗauke ƙafa ɗaya, a yi ta wasa, a yi ta tsalle-tsalle. Ana ƴar turereniyar wa juna. Ni ina son wannan wasan ta langa ina jin daɗin wannan wasa, nida abokaina idan muna tare.

Menene abincin da kake ci da safiya? Eh, abincin da nake ci da safiya shine ina shan koko da ƙosai ko kuma naci ɗumamen tuwo da miya. Amma na fi shan koko da ƙosai. Idan kuma na samu shayi da biredi ina sha.

Wane irin mai kake amfani da shi? Ina amfani da mai ne na, ina amfani da mai wurin shafawa ina amfani da Vaseline. Sannan idan man abin dafa abinci ne ina amfani da man gyaɗa. Sannan idan mai ne na wurin amfani da abin hawa ina amfani da Faitir da engine oil. Nau'ikan man da nake amfani da su. Sannan idan wurin girki ne ina amfani da manja ko man gyaɗa. Duka waɗannan launin man da nake amfani da su ke nan.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh lallai ina matuƙar ji kukan zakara da safe ko yau ma na ji kukan zakara da safen nan. Saboda muna da kaji a gidan mu sannan kullum da safe sai sun yi kuka. Muna jin kukansu yadda ya kamata.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Eh, ina yin aikina a lokacin da na san ba za ta shiga mun cikin wasu abubuwa na rayuwana ba. Sannan kuma ina daidaita rayuwata ce ta hanyar yin aiki da abubuwan da ya dace domin gudummawa taimakawa rayuwana.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, ina shuka tsire-tsire musamman na fulawowi sannan ina shuka ƴan abubuwa kamar su ganyen shayi, su duka ina shuka su a gida. Sannan ina shuka fulawa sosai da sosai a gida suma.

Kana iya yin iyo? Eh, ina iya yin iyo. Ƙwarai matuƙa ina iya yin iyo, a ruwa in na shiga. Ina zu-- in na je wanka rafi ina yin iyo sosai. Ko idan na je yin wanki a rafi ma ina iya shiga ruwa na yi wanki, in yi iyo. Ko da kamun kifi naje ma ina iya yin iyo sosai, yadda ya kamata.

Yaya kake ingan ta aikin ku? Eh, muna inganta aikinmu ta hanyar yin aiki mai kyau ta hanyar yin, in muna inganta aikin mu ta hanyar tabbatar da mun yi aiki mai kyau, da kuma siyayyen kayan aiki mai kyau sannan muna inganta aikin mu da gaskiya da riƙon amana, sannan -muna inganta aikin mu da ƙarfafa shi ta hanyar kayayyakin aiki masu kyau na zamani.

Yaya kake magance koke-koke? Eh, ina magance koke-koke idan aka kawo mun koke-koke musamman ta ɓangaren zamantakewan gada ko kasuwanci ko abokai. In muna magance waƴan nan matsalolin ne ta hanyar zama da waƴanda suke da ƙorafi ko koke koken nasu muka zauna mu ji mene ne matsalar wannan, mene ne matsalar wancen sai mu sasanci a sasanta. Aba mai gaskiya, gaskiya aba mara gaskiya gaskiya sai a taru ayi haƙuri sai ayi masalaha ta hanyar haka ne muke magance koke-koke.

Kana buga rubutu da sauri? Eh ina duga rubutu da sauri. Idan ina da buƙatar yin saurin ya taso ina bugawa sosai. Ina yin sauri. Bana sa wasa a ciki idan na tashi. Nakan yi shi da sauri na ga in na gama.

Kana koyan wata yare? Eh ina koyan yaren English. Yaren Turanci ina koya. Shi nake koyo sannan ina koyan Fulatanci. Wa'innan sune yarukan da nake koyo.

Kana fin son zama a birni ko a ƙauye? Gaskiya na fi son zama a birni, tunda a birni nike da zama. A nan nake kasuwanci na, nake rayuwa na saboda ina zuwa makaranta. A birni ina karatu ina kuma aiki. Ƙauye ba abun da nake yi a ƙauye sai, sai zama a gida, sai noma, sai zuwa gona.

Kana duba kalanda kullum? Eh, ina duba kalanda kullum. Ina duban lokaci. Ina duba yanayin tsarin tafiyar kalanda, musamman idan ina da tattali wani abu, wani abu da na tsara, abin da nake son zan aiwatar a rana da take zuwa, to nakan duba.

Wane irin takalma kake fi so? Na fi son takalmi sau ciki. Ina son takalmi sau ciki, sannan ina son takalmi slippers, sannan ina son takalmi mai tudu. Ina son su ina jin daɗin saka su kuma.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Muna biyan kuɗin wutar lantarki a wata naira dubu takwas. Iya, abin da muke iya biya ke nan. Wata rana ma baya ma kaiwa haka. Biya har dubu shida amma idan muna da kuɗi, muna da bukata, muna da ba data muna biyan dubu takwas duk wata.

Sau nawa kake duba saƙonnin a aiki? Ina duba saƙonni ne a yayin da nake aiki lokuta da dama. Duk sanda saƙo ya zo nakan tsaya na duba. Idan ina aiki nakan tsaya na duba. Idan kuma saƙon ya shafi aikin shi ma nakan tsaya na duba.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh ina iya jefa dutse nesa sosai musamman in na hango abinda zan jefa nakan jefi tsuntsu idan yana sama, nakan jefa masa dutse don na kabige shi. Sannan ina iya daga ƙasa in jefa mangwaro a sama, so ina jefa shi shi ma yakan yi nisa sosai matuƙa.

Kana sanya tabarau? Eh ina sanya tabarau. Musamman idan zan hau mashin zan fita. Saboda yakan kare mini ƙura ko fa ƙare min wani abu da zai faɗa idona. Sannan kuma yakan kareni daga hasken rana, yakan tare min idan akwai rana sosai nakan sa tabarau nakan ji sauƙin amfani da shi. Idan zan yi karatu da daddare nakan ɗauko tabarau na medical in saka saboda kare idona.

Sa'oi? Nawa sa'o'i kake kallon wayar ka eh, ina kallon wayata kamar sa'o'i ashirin a rana. Saboda ni ma'abocin amfani da waya ce. Ko da yaushe wayata tana hannuna ina amfani da ita.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh ina siyan kaya a yanar gizo. Don wannan wayar ma da na saya a yanar gizo na siye ta kuma an kawo min. To ina siyayya matuƙa a yanar gizo sosai ma kuwa ina siyayya.

A wane wata aka haife ku? An haife ni a watan janairu sha bakwai ga watan shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da shasa'in da bakwai.

Wani gudu na fanka ka fi so? Na fi son fanka ta dinga yin gudu ita ba ta. Na fi son gudun fanka lamba na uku. Ba na son fanka ta yi gudu da yawa ba kuma na son fanka ta tafi a hankali. Ina son ta yi aiki tsaka tsakiya, ita ba ta gudu sannan kuma ita ba ta tafiya a hankali. Saboda in tana tafiya daidai, za ta fi ba ni iska yadda na fi so.

Yaya kake bayar da ra'ayinka a aiki? Ina bayar da ra'ayina a aiki idan ya taso na ba da shawarar abin da za a yi, na ga zai fi mana sauƙi kuma za mu fi samun abin da muke buƙata a gurin aikin nan. To nakan ba da shawara mai kyau a ƙaddamar da shi gurin yin aiki.

Kana ci da cokali ko da hannu? Eh, ina ci da cokali kuma ina ci da hannu. Idan zan ci tuwo da miya, nakan ci shi da hannu. Idan zan ci shinkafa, nakan ci ta da cokali. Idan zan ci ɗan wake, ina cin shi da hannu. Haka zalika inzan sha shayi, nakan sha shi da baƙi da cokali. Amma in zan ci ƙosai da kunu, nakan ci da hannu.